Wane app kake amfani da shi don sakonni? Gaskiya ina amfani da apps kala-kala kusan kowanne da kuma inda aka fi cin moriyarsa. Tunda muna zamanin da hanyoyin tura sakonni suna da ɗan yawa. Akwai kowanne kuma da salon, ah, buka-bukatan da zai biya maka da, da irin sako da kake turawa. Misali idan sako ne na neman aiki ko makamantansu to an fi amfani da electronic mail wato email ke nan. Irin su Google Mail, irin su Microsoft Outlook, irin su Yahoo Mail. To dama yawanci wannan mail ɗin idan kana neman aiki na company haka wanda suna bukatan sai ka tura masu ma misali da CV naka haka da cover letter. To waɗannan yawanci ta mail ake turawa wannan sako ta email ke nan. Sannan akwai sako na tun muke tun, ah, misali zamanin waya da muka sani tun farko wato normal text messages. Shi kuma yawanci ba cika, ba cika amfani da shi ba. Na fi amfani da shi ne idan zan tura wata gajeren sako dai na gaisuwa haka ko, eh, wannan. Shi dayace da ya-- nafi mu'amala da shi ga irin wanda basu da babban waya. Kaga wanda yake da babban waya zakayi ka tura masa sako ta hanyoyin da fi, su ka fi sauki. Falantana mu a ƙasan mu na yanzu in zaka tura sako wato anihin text message naira shida ne. A-a ga adadin, akwai adadin kalma wanda naira shida ne. Ah, wanda zamu ce ba kowa bane zai iya ya, ya, ya jure naira shida shida da za a na cire masa. Ina ji shekaran jiya ne ko yaushe ma ina ƙoƙarin tura sako, dudud. In yayi yawa ne ni a tunani na layi goma gajeruwan layuka irin na sakonnin text message amma bai tafi ba kuma sun zare kusan naira ɗari. To amma kamar na faɗa muka, na kan yin text message idan wanda zan tura masa sakon basu da babban waya. Idan mutum yana da babban waya hanyar tura sako mafi sauki shine ko ka tura wa mutum sako ko ta WhatsApp wanda shine wanda na sako na gaba da zai magana a kai ko ta Facebook. Wanda su biyu ne da suka fi ƙarfi ta hanyar tura sako. To gaskiya kamar da na faɗa sako, sakonni ya danganci wane irin sako ne sannan da app ɗin da ake yin shi. Amma mafi, eh, wanda ni na fi aiki da shi gaskiya shine WhatsApp. Tunda mun zo zamanin fasaha da kimiyya an ƙirƙiro WhatsApp. A WhatsApp zaka iya ka samu lambobin mutane da yawa hatta wanda ba ka da lambobinsu in dai har mu'amala ya haɗa ku da su ta WhatsApp. To za'a iya a yi ta hira, ta tura sakonni ko hotuna ko bidiyo haka da sauransu. Wannan ya fi sauƙin sha'ani, ya fi sauƙin mu'amala, ya fi sauƙin a kowane fuska. Amma sauran apps ɗin suma akan yin suna su kamar normal text message kamar inda na faɗa. Shi ma gaskiya muna, ina mu'amala da su lokaci zuwa lokaci ga wanda basu da babban waya. Sannan kuma wataƙila in sakon da zaka tura ya wani dama, shekan duk yin da zaka yi suna bambantawa. Idan ka tura masa duk abu official a wurinsa shine ka tura masa text message. To wannan shine ka daraja shi ka bawa sakon matsayi. Amma in ka tura masa ta WhatsApp haka da sauransu to gani yake kamar babu wani, ah, girmamawa a wurin. To sannan ke nanatawa shi sako ya danganci wa ake turawa da kuma bukatan sako'n shine yake, ah, yake asalin ishara kuma dole da wane app za'a yi zu.